Nawa takalma kake da su? To, ah nan wajen ina ga asalin tambayin ana so a tambaye ni ko ƙafa nawa na takalma nake dashi. To, a gaskiya ina da takalma za su kai ƙafa huɗu ko zuwa ƙafa biyar amma kuma ba duka ba ne takalma wanda mutum zai iya amfani da su kullum. Akwai ina da takalmi wanda shi musamman wannan takalmin aikin da nake yi da shi ko kuma nakan sa shi ne dai ranar da zan yi watan asalin native dressing. Ma'ana wato ranan dazan sa kaya irin ta mu ta al'adan mu ta hausawa ina da kuma takalmi wanda shi dai ranar da zan yi watan dressing incorporate ne, zan iya watan sa shi ko kuma in ce nake sa shi. Ina da kuma takalmi kamar a ce pumps, fatan soft easy waye kenan mai sauƙin sawa wanda shi kuma a kullu yaumin nakan iya amfani da shi. Ina da kuma takalmin ƙwallo. Wannan takalmin ƙwallo kuma sai dai kamar ranar da mutum zai buga ƙwallo shine mutum yake watan asalin amfani da shi ko mutum yake sa shi. Kuma ina da watan takalmi wanda shi ba zan ce kuma wannan ba ne amma dai kwaba shu ne wanda kamar a ce irin su takalmin aiki mai nauyi kamar a ce su timberland, su topman boot da ɗan sauran su. Wa'in nan su kuma wani lokaci mu kan sa su ne ko in za mu je site ko kuma wani lokacin mu sa su idan muna da wani koɗan biki kamar irin birthday party da ɗan sauran su. To takalma dai aƙalla ba a ƙasaru ba zan ce ina da takalmi ƙafa ɗaya zuwa biyu zuwa uku har zuwa huɗu kuma kowanne a cikin wa'innan takalma suna da watan asalin lokacin da ake sa su ko in ce suna da suma ranar da ake sa su. A fannin gaskiya zan ce ina da takalma da ɗan dama.

Me kake ji ranar biyan albashi. To silence you. Ai ba ma sai na gaya muku ba. Haƙiƙanin gaskiya wannan tambaya naku dance ya wato asalin susa mani inda yake watan asalin yi min ciwo. To gaskiya abin da nake ji ranar biyan albashi wato bazan iya ce muku a'a daɗi na ba ko kuma a'a rashin daɗi bane. Amma akwai abu ɗaya zuwa biyu da gaskiya nake ji ranar da ake biyan albashi. Na farko dai kafin ace an biya albashi tunda mu a nan ƙasar aikin wata muke yi. To zaka ga kafin a biya albashi gaba ɗaya mutum ya riga da ya gama canye albashin wanda watan da ta wuce. To kaga kuwa mutumin da bashi da kuɗi har aka ce mashi to gashi yau ranar samun kuɗi ne. Ta ai bai da wani hujja fa ce yaji daɗi yayi kuma a watan asalin murnar cewa yau shine ranar biyan albashi. Duk da mu a wannan kasa tamu. Bamu da wata takammamiyar rana kwaya ɗaya da zamu ce yau shine ake biyan mu albashin. Zaka iya wani lokaci ma wata mai kwana talatin a sai kun kai irin sabon wata ta ka kama ace da kwana shida ko zuwa wani sati kafin nan su biya albashi. To kaga kuwa duk abin da ka tara a nan ka riga da ka yi amfani da shi ko in ce ka riga da ka cinye. To ace kuma yau gashi ana biyan albashi. To wane hujja kake da shi da bara ka ji daɗi ba? Ai ba ka da wani hujja. Nan take za ka ga mutum yana murna yana fara'a. Wani lokaci kuma saboda albashin yakan ɗan zo da watan wasu matsaloli. Kaman yanda turawa suka ce a wasu faɗin su suka ce "More money you have more problem you come across." To wani lokaci gaskiya albashi yakan ɗan zo da a waton ɗan targanɗa ko in ce da ɗan matsala irin nashi. Wani lokaci za ka ga an biya ka albashin amma kuma damuwowin da suke kan albashin suna da waton asalin matuƙan yawa. To a nan wajen zaka ga to ga murna ga shi ta koma ciki. Kana murna ne yau an biya ka albashi, kuma kana bakin ciki ne na cewa albashin pa. An biya ta yau, yau-yau dinnan ma za ta ƙare. To kaga a nan za ce maka wasu sukan ji daɗin ranar biyan albashi wasu kuma basa jin daɗin shi. Amma a haƙiƙanin gaskiya ni kan zan ce ina wato asalin murna ina jin daɗi duk ranar da aka ce gashi yau wannan rana shine ya a biya albashi. To gaskiya ba ƙaramin daɗi yake mun ba. Ina waton asalin jin daɗi duk ranar da ta kasance ranar biyan albashi ne. Wannan dai a taƙaice zan ce shine ɗan da taƙaiceccen bayani a kan biyan albashi. Ina asalin waton jin daɗi duk ranar da aka ce za a biya.